Kai ranar biyan albashi ina jin daidai farin ciki na kwarai nake ji. Murna, murna. Haka wannan nauyin da yake zuci mutum tunanin nan duk sai yiwu warwari. Kowai sai in dangaji daidai, daidai nake ji. San kafin dai albashi ya shigo yanayin ƙasar nan yanzu, damuwai sun yawa. Abinci yana ƙarewa, muyi wa waɗannan ɗan wasu bashi. Sa'annan an kai wannan mako mana albashi kawai. Tunanin ka gaba ɗaya yana cikin yaushe ne albashi zai shigo. Em, message ya shiga wayanka. Sa'annan kawai in ka ji notification, kana nan kana duba kana tunanin kuwa albashi ne ya shiga. Amma har ka fara ji wai wadanda kuna aiki tare sun fara samu albashi, ka ga jikinka ya fara jin daidai kawai. Farin ciki ne hakan nan da ba misali zai shige ka. Aiiiii gaskiya kam. Farin ciki, an san da zan bayar koyi kenan farin ciki. Murna, daɗi, daɗi nake ji ran biyan albashi. Daɗi na kwarai, daɗi na gaske shine ke ji.

Sanna a kake wanke tufafi? Gaskiya ba zan gane wannan tambaya sosai ba amma, in ka masa nawa nake wanke tufafi bayan na sa ne, ne kam in na sa riga ko wando son daya nakan wanke shi kafin sake sawa. Kaya na waje kenan. Sannan kaman, domana cike duka kaman su singlet da su boxer kenan, su panty da su singlet duk sanda ɗaya nake wanke. In na sa son daya sai na wanke kafin sake sawa. Abu kaman handkerchief kaman hand towel da shima da, da socks sanda ya in na sa sai na wanke kafin sake sawa. Sannan kunce tufafi baku kaya general ba dai amma bari dan in yi bayanin har yanzu. Abu kaman towel ko wani sati ina wanke wa. Abu kaman, ah, kaman borgu, borgu ina wanke sanda ya ko wani wata. Sannan bedsheet zanin godo kenan shima sanda ya sati da pillowcase sanda ya sati nake wanke wa. Sannan wandon kaman na jeans in na sa, san uku ko san huɗu zan wanke kafin sake sawa. Abubuwa kaman hulla wani lokaci bayan sati biyu, wani lokaci bayan wata ɗaya. Wannan yana bambanta bisa ga kusan nawa ina sashi. Wasu hullan ma in na wanke bana iya sawa bayan sai bayan wata sanda ya ko san biyu zan sa a wata. Haka ne nake wanke tufafi na.

Kana fikicin tufafi? Eh ina yi. Ina wanke kayana da kaina. Ina da wannan mashin na wanke kaya. Sanin lokacin nan nakan wanke da hannuna. Amma bana cika samun lokacin wanke kwana biyun nan. Lokacin naka banda na nake ba da kayana ma masu wanki irin na kasuwa san biya su kuɗi. Haka nike yi kwana biyun nan. Amma na iya tan a ƙarami iyaye na sun koya mun wanke, nakan wanke kayana, in shanya, in bushe, in kwashe, in nade. Haka. Yanzu na fara koya ma yarona.

Ina lullube da bargo? To tambayan ne na gaskiya tambayan na ƙwarai. Eh ina lullube da bargo amma ba a kowane lokaci ba. Kagan akwai zamani kamar na hamatan. An akwai kura an wuri yakan yi sanyi. Kam in zan yi barci sai in lullube da bargo. Amma nan da wata biyu zuwa wata huɗu kaman inda nake. Lokaci ne da rana ke bugawa sosai akwai kuma zafi. Sanan wani lokaci wutan lantarki ma baya nan. In wutan lantarki yana nan, in kaman ina kwana a ƙarƙashin AC ne sai in lullube na da bargo har yanzu. Amma in ba wutan lantarki, wani lokaci ma fita wa muke yi. A cikin gida zan kwanta. Ba bargo ma zan cire riga ma an bar ma ɗan fanti kawai. An zafi yakan yawa. Sanan kamar lokacin ruwa kuma hakan nan misali, watan biyar zuwa watan goma ko goma sha ɗaya kenan. A kan yi sanyi musamman lokacin da ana ruwan sama. A lokaci kamar haka kuma a yaren zamanin nan ana yayin ruwan saman nan ko wani lokaci wurin baya kan zafi sosai. In akwai sanyi lullube da bargo zan yi in kuma ba sanyi zan cire bargo. Haka nake yi. Abun ba kamar doka ba ne. Bisa ga yanayin wata ne. In akwai sanyi bargo in babu sanyi ba bargo. Haka nake yi.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Kware kam ina so ɗakina yayi haske tambayan nan ban gane shi sosai ba. In haske misalin tsafta ne ko wuta yana nuna da kyau ina ganin ko wane lungu ko wane gefe. Gaskiya kam na kan so ɗakina yayi haske. Amma in lokaci ya yi na barci nakan kashe wuta. Na fi so in yi barci a cikin duhu. Amma in ana aiki ne, ina da hutu nakan so ɗakina yayi haske. An-- ina so ɗakina ba haske kaɗai ba nakan so yayi tsafta. Ina so kome yana nan dai dai yanda ya kamata. Kome a haɗashi inda yake, ba kura, ba datti. Kome yana nan tsab, tsab, tsab. Sai wuta yana haskawa ina ganin kome inda yake yana walƙiya ina jin dadi. Amma da in zan, zan yi barci ta zan kashe wuta wurin ya yi duhu. Sannan samu barci a cikin kwanciyar rai. In na farka kuma zan fara aiki in safe kuma sannan kunna wuta. Zan ci gaba da shagalgalewa. Kuma na dawo daga wurin aiki zan kunna wuta. In yi duk abin da nake son yi. In na gama zan, zan kashe wuta. Sa gaskiya ina so ɗakina yayi haske. Ba zan karya ba.

Wane malami ka fi so? Wannan tambaya yana da fadi. Malamin addini, malamin makarantar boko, malami na sana'a ko me nufin wannan tambayan yanzun? Amma in zan zaba dai, to akwai wani malam- malamin da yakan rubuta littafi mai suna-- ma-malamin Amurka ne. Sunanshi kuma Max Lucado. Ina jin daɗin karanta littafin shi. Shi zan zaba, ah, madadin malamin da na fi so. Tunda bakuyi bayyana wannan tambaya ko malamin addini ne ko na bangaren karan ilimi na boko ko na ta bangaren sana'an hannu. Ah, ba zan son zaba da yawa ba. Amma kuma wani malamin da na san mai yiwuwa baya cikin tunaninku lokacin da kun rubuta wannan tambaya shine malamin da ya koya mun rayuwa. Wato shi baba na kenan. A gaskiya to shi ne zan zaba a madadin malamin da na fi so. Shi baba na da kuma mama na kaɗan ce iyaye na. Su ne malamai da na fi so. Su suka koya mun yanayin rayuwa, suka koya mun abu mai kyau da abu mummuna. Eh, su suka koya mun yanda zan yi tafiya cikin rayuwa kaɗan samu damuwa da kowa. So baba na shine malamin da na fi so. Wannan shine amsa nawa.

Ina kake ajiya hotunan wayarka? Wannan tambaya ma ban gane ba. Zan cire hotunan sa a juna ne? Me amaman wannan tambaya yanzu. Hotunan wayana, wayana sike. Da yawa suna a gallery na waya. A gallery app na wayan sike. Sa'nan as backup, hotuna suna Google Photos, Google Photos. Eh, inda nake ajiyan hotuna nake nan. Sa'nan akwai hotunan da suna da amfani wanda ina so ya zama suna nan. Ko in wayana ya ɓata ko mun haka ya faru, ina so dai zama wannan hotuna zan iya dawo da su. So wannan akawai wanda naka tura in uploading, abin da ake kira cloud technology kaman Google Drive kenan, da OneDrive da sauransu. Na kan ajiye wasu hotuna wurin. Sai akwai wanda nakan tura zuwa email. Ana da email kashe biyu, sannan saba su hotuna email ɗaya zan tura zuwa email na biyu. Da wancan ma ba zai ɓata ba. Duk randa ina buƙatan hoto in an sace wayana ko waya ya ɓata ko waya ya crash ko an bari zai affecting waya ina buƙatan hotunan nan kawai, zan shigo wannan waya safe in downloading nasa. Haka abin yake. To, in inda nake ajiye hotunan wayana yake nan. Eh, acikin wayan ne amma wasu suna cloud, wasu suna wayan, wasu suna email.

Yaya sa hannuna na koyi kis Sa hannuna yana nan da tsabta, yana nan da kyau. Yana nan abun da a tura yake cewa artistic ko cursive. Inayi rubutu kowane baki yana nan ana gan shi daya daya daya daya. Ga shi nan da kyau, ga shi nan da haske, yana fita ana iya karatu. Ba wanda yana samu damuwar karatu sa hannuna. Eh wannan tun daga ƙarami aka yi mun koyarsuwa mai kyau. Na dauki koyarsu wannan da muhimmanci. Na gane abun da ake koya wa. Na koya rubutu kuma mai kyau. To sa hannuna yana da haske, yana nan artistic. In ka gan shi, sha'awanshi za ta yi. Nayi rubutu yanzu. Kowa in ya gansa sai a ɗinga shawa, a a kai ne da wannan sa hannu? In ce eh ni ne kam. Haka abun take. Yauwa.

Wane irin wasa kake fi so? Na fi son wasan ƙwallon ƙafa wato football kenan ko wanda Amurka suke kira soccer. Na fi ganin wasa, wasa ne da ana buga a ban gare gefe biyu, gefe ɗaya da mutane goma sha ɗaya, gefe na biyu da mutane goma sha ɗaya. A ke ba, a samu ƙwallo sa ana buga ta ƙafa. Ko ne gefe sun ɗinga ƙoƙarin ci gefe na biyu. Sa ko da ake kira referee yana sakiya, dai dangabin su yi ƙoƙari a gan wannan ko wane gefe, ko wane mai buga wasan ya bi dokan wasa. In kun ƙetare doka sai bada horo. So a binda na fiso shine wasan ƙwallon ƙafa, akwai Africa Cup of Nations, akwai World Cup wanda ake na ƙasashe da sukan zo, su gwada ƙarfinsa a cikin wannan wasa. Wanda ya yi nasara sai ba shi kofi a wasan. Mutane miliyan ɗari da yawa kusan biliyan suna kallon wasan nan kamar na World Cup kowane shekara huɗu. Na akwai riba na kuɗaɗe miliyan mai yawa a dala ko euro da ake baya na wanda suka yi nasara da suka ɗauki kofin nan.

Ina fin so hawa matakala ko lift. A gaskiya, na fi son hawa matakala dan na ɗan fara tsufa. Yanayin aikina bana samu time na exercise. A gaskiyan kenan. In na samu yanda akwai matakala, easy ne na samu kenan na yi exercise kaɗan. Tunda wahanna koma gida zan samu zarafin exercise bane. A cikin gaskiya na fi son matakala. Amma akwai kwanakin baya na yi zama a Dubai, ana da gidajen sama da ya kai talatin da wani abu. A kaga irin wayannan ko da shike akwai matakala bana bin matakala a can. Nakan hawo lift abuna. Na wani lokaci, misala zan je gidan da na can sama ashirin da bakwai. Ai in na bi matakala kafin in kai can zan gaji. An aiki nake tafiya. In na je in na bi matakala na kai can bazan yin aiki da kyau kuma ba. Kowannen su na da amfanin shi, da matakala da lift. Akwai yanda amfanin wani ya fi na wani. Amma in zan zaba ne, in gidan sama ne ko gidan uku ko gidan huɗu zan tafi haka ne. Na fi son matakala. Dan easy ne, yana exercise. In na hawo na sauka, zan ɗan ji daidai. In na dawo gida ma barci da kyau zan zo inyi.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ba na yi. Wato, hotocin kenan ko? A'ina. Na fi jin daɗin murya na. Ba na, ba na so na manta kai. Mm-mm, a'a, bai yi ba. Gaskiya na fi so amfani da murya na. Ko a magana, ko a waka, ko a taaje shi. Na fi so a ji murya na, in san ni nayi magana ko wa ya sani. Tunda ba wani, abun cuta ina yin ba. Abu ne na gaskiya. Me zai sa inso in ɓoye murya na? Murya na, ga yanda Allah ya halicce shi, murya mai tsarin ce. A'a, wa ba zai so ya ji murya na ba? Na fi so amfani da murya na. Ba na amfani da mataimakin murya. A'a, a ni ba. Murya na, na amfani da shi.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu yana da kyau. Ina aiki a asibiti ne. Ginin sabon gini ne, gwada shiga ta wurin asibiti ne. Wurin nada kyau akwai itatuwa akwai ciyawa akwai fulawa. So wurin da zaka sha iska mai dadi yana hurawa. Rana yana sauka abinshi. Na san ofishin mu ba sa AC ba amma idan ka sa fanka, window yana da girma iska yake hura mutum yaji dadin rayuwan shi, mutum yaji dadin aikinsa. Akwai television waɗanda in ba sa aiki suna sakalla sai sakalla. Ana akwai kujeru masu kyau na zama akwai tebur. Wurin aiki mai kyau ne sosai. An yi gini mai kyau akwai inda ake paka mota, akwai inda aka paka su keke da su mashina. Akwai hanyar tafiya na ƙafa akwai hanyar tafiya na mota. Akwai gate guda daya na wurin shiga da fita. Akwai masallaci akwai coci. Sannan akwai makaranta na ƙananan yara wato creche kenan. Na yaran da ba su gama yin magana ba da sauran da suna bin iyayensu zuwa wurin aiki. Za aje a aje su a makaranta iyayen su suyi aiki. Kaman yaran da suna kan shaye-shaye, maman su za su aje su su je su yi aiki. In lokacin shaye-shaye saa ja ba su nuno su sha sai a dawo a ci gaba da aiki. In an tashi aiki saa dauke su a komai gida. Wurin aikin mu wuri ne mai kyau sosai. Akwai wuta akwai ruwa. Akwai dakin wanka, dakin fisari da dakin bayan gida Dana staff da ta patient. Akwai wuta daddare mutum yana tafiya a kan hanya. Akwai wuta ɗan masu aiki kuma wanda yana haska cikin aikin da suke yi. Haka abin yake. Akwai ɗan ƙaramin kasuwa da ake sayar da abinci ɗan yunwa ya kama sai ka je ka shiga. Ko ka siya ɓare ko nawa sai akwai shaguna. Akwai kuma wurin ci abinci musamman na staff wato staff canteen kenan. So wuri ne mai kyau sosai. An shirya shi da kyau ɗan in ka shiga ka yi aiki, kar wani abu ya dauke ka ga fita waje. Ka wani abu ya dauke hankaliinka kana ta tunani. So wuri ne mai kyau na kwarai.

Kana son cin abincin titi? Gaskiya ba na son cin abincin titi. Ana soro, ana soro cin abincin titi dan ban san haske ko tsaftar da ake yin abincin ba, ban san yanayin abincin. Da yanayi mai sayar da abincin ba. Na fi son abincin da na dafa a gida, da na kwanta da hankali na yin abinci mai kyau. Na san abin da na zuba cikin abincin, na san tsafta, hannuna da takaye da kwanuka da in amfani dasu inyi dafuwa. Domin ban san sihirin abincin titi ba. Abin da kawai yasa ba na son cin abincin titi kenan. Na fi son abincin gida. Yauwa abincin gida yafi dadi.

Ina amfani da waya na son dayawa a rana. Ga yan ba ina da wani abu, mai muhimmanci mai amfani sosai da na ke yi ba. Ko ina so inyi hutu, ko inyi barci ba. Nakan yi amfani da waya na in san ko mai ke tafiya cikin duniya. Ba na ma cika san abubuwa yanzu, a hannuna. Nakan yi amfani da waya na, in duba lokaci. Nakan duba emails nawa in ga ko inna samu wani saƙo mai amfani. Nakan duba WhatsApp in gan ko waye tura min, saƙo. Sannan in maimaita saƙon, in amsa kuma marasa saƙon. So nakan duba kaman Facebook in san ko wa ke na, wa ke biki ko na birthday ko na wani abu. In tura mishi saƙon gaisuwa. Nakan yi amfani da littafi mai sark, wan da yake waya na, me yin addu'a in kuma karanta shi. Nakan, kalla fim. Nakan kuma ji waƙoƙi. Sannan in amfani da waya na kusan kowane lokaci ma dalilai daban daban. Waya yanzu ya zama abu mai amfani ne sosai. Yauwa.

Wane irin tufafi ne ka fi so? Ni na fi so tufafi irin na Najeriya fiye da irin tufafin Turawa. Tufafin Najeriya in ka sa su kana nan kana ɗan ji daɗi tafiya. Ba sa matseka da yawa. Yanayin weather namu ma kayan ya fi kyau. In ka sa ba za ka ji kamuni akuya ka ɗora wuyanka ko ka sa wani kaya ba. Yanayin kayan Turai an yi shi ne don ƙasashensu yana da sanyi sosai. Ƙasarmu na Najeriya kuma da zafi ne sosai. A irin kayanmu ya fi dace da irin ƙasarmu. In ka gashi nan da kyau in ka sa ba lallai sai an tambaye ka ko ka fito ina ba. In an gan ka kuwa an saba wannan ɗan ƙasar Najeriya ne. Kaɗan sa rigan ka sai ka kafa hullanka. Kafin ka sani kowa yana na yana ta gaisuwa. Ana maka zaki zaki ko da shi ke ba ka da sarauta. Yauwa, to kaya irin na Najeriya tufafi irin na Najeriya shi na fi so sa.